Sau nawa kake yanke farce ina yan ke farce a sati sau ɗaya nake yanke wa. Duk sati so ɗaya n ke yanke farce.